Labarin zamanin gidan intanet nada, da dai mutum zai, zai, zaiyi, zaiyi amfani da intanet sai yaje cafe. Ka sayi lokaci ka shiga, awa ɗaya ko minti talatin kayi. Wani lokacin ma ba zaka gama abinda kakeson kayi ba. Lokaci, time ya buga ka. Amma yanzu munada Android phone, ansamu cigaba. Kowa a gidansa zai zauna yayi subscribing data, yayita amfani da intanet yanda yaga dama.

Ƙwarai da gaske ina amfani dey sauro, eh mosquito net. Ina amfani da mosquito net, sauro net ina amfani da shi. Saboda ina da ƙaramin yarinya wadda bai kamata mu exposing ɗin ta game da sauro ba. Dan mu a nan ƙasar mu akwai, akwai malaria da yake ah sauro ne yake ja wa. To kowane gida yawanci suna da mosquito net muna amfani da shi.